Eh, abubuwa da yawa, abubuwa da dama sukan sani nayi dariya. A cikin, eh, abubuwan da suke sani nayi dariya, ya haɗa da wasanni na barkwanci da kuma maganganu na barkwanci. Shi "gidan Badamasi "yakan saka kayi ta dariya saboda duk an haɗa abubuwan barkwanci ne da kuma, eh, maganganun barkwanci a cikin wannan shiri na "gidan Badamasi. "Shi, eh, dariya in na yi sa abun da aka sani yana, ya sani dariya, a wani lokacin yakan ɗauke mun, eh, duk wata damuwa da ɗimuwa da nake da ita, eh, wato cikin raina. Hakan kuma ba kome bane. Eh, abu ne wanda duk likitoci su ma sukan, eh, baka wannan shawarar amma kuma basa saka kayi ta dai in ka cikayi kuma sosai sai kuma ka koma kaman mahaukaci. Zai sa ita ma ya kasance akwai wasu dalilai ne da suke ɗin saka nishaɗi. Ko an kawo wani mai ɗan barkwanci yazo ya yi ta magana a wurinka, kayi dariya ko kuma, eh, samo, eh, kasa kasai na barkwanci a zo, ah, duk ka sa ma kashi. Wanda hakan zai baka ƙarfin da zai sa kayi ta daɗi a wannan abu da kake yi.

A ina jurewa barkono mai yaji saboda ni ma kaina ma abocinc in barkono ne, sannan kuma duk zafin da barkono nan yayi ina iya cin shi. Musamman nakan je kasuwan da ake saida barkono sai na samu na siya barkono. In na ka shi zan siya ma sai barkono su zaɓa mun barkono da yafi kowwane zafi. In suka mun haka sai na siye sa nayi duk abun da ya kamata nayi da shi. Shi barkono da nake amfani da shi mai zafi yana sani in dinga kwankwadan ruwa a kai a kai ko in siya dakake ko kuma in siya wanda za'a haɗa da shi a nika. A sa mun shi a cikin wato ainihin abinci ko kuma nayi na samu wanda wato ainahin zamin yanda nake tunani. Shi barkono mai yaji ba a ko'ina bane aka fiya samun shi. Dan ko sai ka je za ka samu akwai sirara, akwai dogaye sannan kuma akwai kuntaye. Ina matukar son barkono mai yaji tun ba ma in aka sashi a cikin abinci ba. In aka sashi a cikin abinci yakan mun yanda nake so. Haka kuma wanda suke da wato ainahin cutar dake kwayar ulcer basa iya jure ma cin barkono. Toh asibiti an wannan nasu an sauke su. Ni kuma wannan Allah bai ɗaura mun wannan cutar ba. Toh dalilin da yasa na fi nake jurewa cin barkono mai yaji kenan. Bayan naci wannan yajin ina kwankwadan ruwa nakan sha ruwa a kai a kai. Yana kuma sani kar na ji yunwa sosai, sai dai nayi ta wato fama da shan ruwa, ruwa, ruwa.

Eh, nakan, eh, kare wayata daga kwayar, eh, cuta. Abun da nake yi na kare wannan wayar, nakan, eh, sa wato madubi a gaban wayar. Wajen, eh, wajen kare kai na daga lalacewar waya na. Wajen ku kare waya na daga wasu abubuwa. Nakan yi wa ina abubuwan ne saboda kar wayar ta samu matsala, wanda in ta samu matsala, wani zai sa kuɗi nane na je na wato gyara. Bayan wannan, eh, abu nakan amfani da wato mahadar antivirus wanda, wanda zai kare ni, wanda zai kare ni daga, wanda zai kare ni daga cuta, wanda kuma zai kare ni daga cutarwa. Sannan kuma nakan yi haka ne saboda in samu, eh, ƙwangwiwar amfani da waya ta a ko ina. Ba don kome ba don dai ya kasance nayi abun da ya kamata. Sannan kuma na ɗan, eh, sheƙale da wannan abu da nake yi, sai sa nake koyar da shi a wannan abubuwan.

Eh, abunda yake da muhimmanci a kasuwa, ba abunda yake da muhimmanci a kasuwa da ya wuce wato, wato ainihin gaskiya. Gaskiya da nike da, ah, alhinin cewa inka riƙe gaskiya da gaskiyarka sannan ka riƙe, eh, alƙawari baka karyawa a kai a kai. Wannan abun yana taimakawa wajen ganin cewa kayi mu'amala ta mutunci da mutane sannan kuma ka yi duk abunda yakamata kayi ba don kome ba. Don dai kawai ka zama mai gaskiya da kuma mutane suma su, suma su kasance sun yarda da tsawa suyi kasuwanci da kai. Ba abun da na fi ƙauna a kasuwanci da ya wuce ga abokin kasuwanci na baya saɓa mu alƙawari kuma baya karya mu alƙawari. Wanda abu ne da ke da wahala a irin wannan zamani da muke ciki sai kaga abu amma yanzu a yadda kake wato ainihin tunani ba ko kuma kake saran zakayi ko kuma ince zaka gabatar.

A duk lokacin da nake jin, eh, nake jin damuwa, duk lokacin da nake jin damuwa nakan yi wato nakan ɗauki Alqur'ani mai girma na karanta aƙalla izifi biyu zuwa izifi kaman, eh, biyar. Ina cikin karatun nan damuwa na takan wuce, ɗimuwa na takan wuce. Nakan samu wani kuzahari sannan kuma nakan samu wani annashuwa. In ku aka ce maka na mahada da sallah raka'a biyu sai na faɗa ma Ubangiji damuwa ta na kuma nemi mafita a wurin Allah Ubangiji mai girma. Nakan yi wani na abubuwa ne a duk sanda nake da damuwa. Sai dai Hausawa su ka ce "Rayuwa dole sai da damuwa haka kuma sai da rayuwan sannan kuma za ka samu haka kawai babu wata damuwa a tattari da shi kuma in ce bai da wani abu da yake yi da ta dameshi. Damuwa takan zo ne a lokacin da ka sa wani abu a cikin ranka wanda abun nan ya riƙe maka rai, ya jajirtai a cikinsa, ya sa ka kuma ba ka iya komai ba tare da wato kai ainihin canzawa ba. Damuwa abu ne wanda ke da, ah, ke da ƙarfi kuma yake da tasiri a cikin zukatan mutane na yau da kullum. Sai dai muna fata Allah ya yaye mana damuwa ya kuma bamu daman turewa a duk sanda muke ya kuma kawo mana hanya mafi sauƙi da damuwar nan za ta fita a cikin ranmu.